Eh, kina tambayan ko ina ajiyan kwafin bayan na. Ko ina ajiyan kwafin bayan na mana? Baya sosai ba. Wani ma ya ce ajiyan kofin, a jiye kofin ba yan na koshi ne abu ne wanda ko kana so ko baka so dole sai mutum ya ajiye kofin nan. Toh shiyasa kawai gara kawai kai, kai da kanka ma ka ajiye kofin kamin ka samu hutu.

Umm, kuna tambaya nake kiyaye kalmar sirri. Umm kasan sirrin nan kuma in aka ce ma wai abu sirri ne, haka abu ne wanda yakan mana ne aka ba ka. Kuma duk abun da aka ce sirri kuma abu ne wanda abuuu wanda aka ce maganar babba ne. Duk abun da aka ce masa sirri ya kamata ka kula da shi sosai. Kuma sirri kuma yana so kuma abu ne wanda yana so kamewa, kuma yana so gaskiya kuma yana so amana. To indai sirri ne sirri yana tafiya da abubuwa biyu, haka amana kuma da yarda. To yana iya ma abu wai sirri dole mu ciya shi da kyau da kyau don saboda yana da kyau abu ma kyau abu a cika ne. To duk abun da aka ce ma wai sirri ne gaskiya ya kamata abu ne wanda yakan zaka rike da hannu biyu biyu kuma bazaka so wani ya zo yana masa da abun ba. So duk abun da aka ce masa sirri kuwa abu ne babban abu ne, abu ne wanda yake da muhimmanci kuma ya kamata a kiyaye kalmar sirri. Saboda sirri a ba kowa bane yake ajiye sirri. Wayansu kawai in aka musu in aka bugewa sirri sai su saba. Kuma saba wannan kuma gaskiya ba abu kyau bane. Kuma fa ya.

Za ka ce ma wani launi idanunmu yake. Magana ne wanda aka ce ma ya, ya kalman, ya gefen idanun ka yake. A waje na in aka ce ma wai launi ba abu ne wanda na tabbata ya ya kake ko ya abun yake.

Ina tambaya nake gina dangantakana da kasuwanci? Eh, gaskiya gina dangantaka da kasuwanci abu ne mafi muhimmanci ne saboda kasuwanci abu ne wanda yana so yarda da amana. Kasuwanci baya son cin amana. Toh in dai kana so ka gina dangantakar ka da kasuwancinka dole sai ka ba kasuwancinka lokacinsa. Ko ba haka ba? In dai har zaka ba kasuwancin lokacin ka gaskiya zaka samu, zaka ci ma burin ka. Kuma duk abun da kake so zaka iya yi. Duk abun da, duk abun da zaka yi ma a rayuwan nan ma in dai zaka ba shi kariya, zaka ba shi kulawa, wallahi an wuce wajen. Walan tema ace wai kasuwanci, kasuwanci shi abu ne wanda yana son asalin lokacinsa. A ba shi lokacinsa, lokacin kasuwancin da ka ba shi ka kula da abun. Kai da wanda kaine mai kasuwanci din zaka ba shi, zaka so ka kula da kasuwancinka yadda ba kowa bane. Kuma wani abu kuma, Da yadda zaka kula da kasuwancinka daban ne da wanda, daban-daban ne da wani wanda kai ne mai kuɗin, kai ne mai jarin, kai ne mai komai. Toh ka fi, ka san zafin komai.

Yanda nake neman izinin hutu, yana cike zan je ofis na mu, idan na je ofis din in samu in cika wani form, in na cika form in ce su tambaye ni ina zan je, dalilin meyasa zan je ma me yasa. Irin wannan abun? Me ka na neman izini yanzu? Me izini kake neman na wajen aiki ko wani izinin na bauta? Mu haka, ni a wajen mu dai muna bin ne mu je mu samo manyan mu a wajen aiki sai mu cika form ɗin nan, idan mun cika form ɗin nan sai mu ba su, in muka ba su su din ma in su ka za, in su ka duba sai su gaya mana gashi, gashi ga yan da za a yi, ga yan da za a yi. Ka ga yanda nake neman izini. Kawai ba wai za ka tashi ka yi tsaye ba kawai ka je ka ce a'a, dole akwai channel da za ka bi idai ka na neman izinin hutu.

Gaskiya madubin da muke da shi a gida, tsakani da Allah madubin bai wuce guda uku ba, ɗaya a falo, ɗaya a bayi, ɗaya a uwar gidan. Uwar ɗakin kenan, bedroom kenan ake ce masa. Toh madubi dai abu ne wanda yana da kyau a gida saboda idan za ka fita kana dubawa. Amma asali musamman abin da ya sa aka yi madubi, madubi dan asalinsa ma nasu na mata ne. Wallahi mata za su iya ma zama akan madubi aikin madubi sukai awa biyar. Wai mai suke yi? Wai a ce in kun tambaye su sai su cema wai suna kwalliya ne.

A'a, in dai kai musulmi ne, a'a in za ka zauna kuma in ba ka, in ba ka ƙaitari ƙafanka ba, a'a ba ka zauna ba a'a babu zama a yau. In dai gaskiya kana, in kana nan musulmi ne, za ka yi bacci dole sai in za ka zauna, za ka ƙaitari ƙafanka ne. Za ka samu ka ƙaitari ƙafafu wannan haka lokacin zama sosai ma, don haka za ka samu balans, zama za ka samu balans dai wurin zama in dai.

A'a, kuna tambaya na ko ina shan magani kullum. A'a, kuma ko in ba kuwa ba, taya zan sha magani kullum. Shan magani kullum ba, mutum bane da ɓeda lafiya. Mutum ne wanda may be irin kamar rashin lafiya aka yi kamawa mutum ko wani abu kamar haka dai shine dai. Amma aka kai wa mutum kullum kullum yana bi shan magani, ai kai ma kasan bai yuyi wa. Ba haka ba. Sai masu Akwai mutane kuma kallan mutane wanda suna shan magani kullum kullum. Akwai amma irin kamar, irin kamar ciwo kamar ciwon suga haka. Maganin ciwon suga shima in kana da irin wancan cutar kullum sai kana shan magani. Kullum sai ka sha magani. Amma ni kan ba na shan magani kullum ba. In ka ga na sha magani kawai ra'ayi ne ko wani abu ya dame ni wani abu kamar zazzaɓi haka ya dame ni. Amma in ba zazzaɓi ba wallahi bana shan magani kullum wallahi. Allah Allah.

Kuna tambaya na ko ina iya gabatar da rahota? Tabbas ni mutum ne wanda na yi boko, na yi karatu sosai. Inde wani, inde, inde, inde wani maganan na gabatar da rahusa me gaskiya, wancan baya, wancan baya bani sosai ma. Ko a ina nake yi, ko a ina zan iya gabatar da rahusa, ko a ina. Kai tsaye. To wancan ba abu wanda wanda yana bani tsoro ko wane abu a'a bana samun shakka da wancan. Inde rahusa ne kan gabatar da rahusa wancan baya, bana samun shakka, ar ga Allah. Saboda dalilin da fada aka ce rahusa din nan idan na iya gabatar da kowane irin rahusa, rahusa ina iya gabatarwa. Ko a wajen aiki ko ba wajen aiki ba. Ko, ko yakan kowane irin dai rahusa dai kam. Alhamdulillah na iya, amma kuma iya gabatarwa, gabatarwa koyaushe ko gobe. Ko wane lokaci ka taro ni, ko yanzu ka taro ni haka zamu ta iya gabatar da irin rahusa, rahoto ko wane iri. Ko akan rashin lafiya ne, ko akan na'urori na, ko na'urori na abun aikin asibiti, ko na'urori na abun samun magana da mutane. Ko wane iri dai ko irin kamar sabon rau-- ko sabon gabatar da wani rahota na abu kamar na jin dadi haka, ko rashin lafiya, ko wajen tsaro. Amma na fi ƙwarewa sosai, na fi ƙwarewa sosai a wajen tsaro. Ina iya gabatar da rahoto ta wajen tsaro sosai kowane lokaci.

Abin da nake yi ne don wajen ƙara aiki shine bayan asalin aiki da gwamnati suna biya na kowane wata, ina shiga yanar gizo ina samu ko kamar wannan, ko maganan da nake yi ma salensho dinnan ma. Shima wani ana kiransa kamar wani aiki ne gepe, inda ina yi wanda ina ɗan ƙara aiki, ƙara wani aiki shine ina shiga yanar gizo ne. Ina shiga yanar gizo ina samu duba status na muta ne. Akwai irin aiki da akeyi, irin aiki wanda na awo yi haka, wanda mutum zai samu dai haka, haka.

Eh, toh, ina son kallon faɗuwan rana kam, dan saboda wani kyau ne yake, yake dashi. Faduwar rana dai abune wanda zance yana da kyau dai indai wajen kyau ne ko faɗuwan rana abu ne mai kyau. Ina son gaskiya, inda hali dai ina son kallon faɗuwan rana.

Eh tambayan na kunnan, kukace mun ko ina sana'a ko kana sanya tunatarwa don ayuka. Eh gaskiya babu laifi dai gaskiya ina sa ina amfani da tunatarwa wajen ayuka don saboda ba ƙaramin ƙoƙari bane yake mun. Harga Allah wallahi ba ƙaramin kokari yake min ba wallahi. Saboda wani lokacin ina sha'afa wajen aiki wani lokacin ina sha'afa wajen aiki kuma wani lokacin kuma. Kai kan ai waƴansu lokacin ayuka shine yake yi yake ba mutum yawa wallahi. In kaga in ayuka yana ma mutum yawa ɗin nan kana ɗan samu kana samun kana sa shi ya kaman tunatarwa a wayan ka. Wallahi wallahi kaga za ka samu ɗan dama dama wajen wajen zamun ƙwarai wajen ayyukan ka. Harga Allah dai sanya tunatarwa gaskiya yana da kyau sosai a waje na fa. Dan gaskiya indai kai mutum ne wanda kana aiki, aiki din na ka kuma kullum kana cikin ta kullum irin ka gane cikin kana cikin zirga ne kawai. Ka je ka dawo, ka je ka dawo. Indai za a ce cikin kashi ɗari mutane casa'in ne wallahi. Mutanen casa'in ne wallahi indai za a samu wanda basu amfani da tunatarwa ba. Don ba ƙaramin taimako abun yake yi ba. Waran kwasan Allah indai taimako ne kan gaskiya ba laifi. Alhamdulillahi abun zaka zai yana taimakawa yana taimakawa sosai Allah Allah kuma mutane da dama ga sunan dai suna amfani da shi.